Na kasance idan na je kasuwa, ina sayan duk abin da na ga ya yi min. Saboda sayan duk abin da na ga ya yi min yana bani kwanciyar hankali da jin daɗi. Shi kasuwa a lokacin da ka je, za ka ga abubuwa kala-kala, daban-daban. Shi abin da ka zaɓa kake so. Sai indan ka bi na zuwa, na kasuwa, watarana kuɗin da ke jikinka ma za ka yi sayayya har ka aro na wani ka sayo. Shi ya sa in zan je kasuwa nakan rike kuɗaɗe masu kyau, masu yawa. Saboda riƙe kuɗaɗe masu yawa shine yakan ba ni damar sayen abin da nake so na saya. Shi Ya sa ko da yaushe idan zan je kasuwa, ina riƙe ɗan kuɗina masu yawa. Saboda riƙe kuɗaɗe na masu yawa shi yake ba ni damar da zan yi sayayya abubuwan da nake so. Shi ya sa nake zuwa kasuwa ko wane lokaci. Saboda zuwa kasuwa ko wane lokaci, na kan samu alkairai masu yawa. Shi yasa ko da yaushe idan na je kasuwa, ina sayan abin da na ga yafi min muhimmanci ne a kasuwa. Shi ya sa a duk lokacin da ban je kasuwa sayayya ba, sai na ga duk sayayyar da zan yi a inda ba ta kasance babbar kasuwa ba. Na kan ga sayayyar sai a hankali kamar ya yi min tsada. A lokutan da na je kasuwa sayayya, bana yin sha'awar kashe kuɗi mai yawa. Saboda ni ma abin da zan sayo a kasuwar, na kan sayo mai yawa ne. Shi ya sa kowa zaka gan shi, yakan je kasuwa ne yayi sayayya. Sabida muhimmancin siyayya a kasuwa yana da matuƙar amfani. Musamman ma in ka saba sayayya a kasuwa. Ranar da aka ce gashi ana yin kasuwanci, za ka ga mutane daga gurare-gurare suna zuwa masu siyarwa da masu siye. Shi ya sa kasuwanci daraja ne mai kyau, mai zaman kanta. Shi ya sa ko da yaushe muka zaɓi mu rika zuwa kasuwa domin yin sayayya. Zuwa kasuwa domin yin siyayya yakan ba da matuƙar tasiri sosai a wurin siyayya. Shi ya sa na zaɓi zuwa kasuwa domin yin sayayya mai inganci. Zuwa kasuwa za ka ga abubuwa kala-kala waɗanda kake so. Shi ya sa ni da kaina na kan je kasuwa lokaci bayan lokaci. Saboda zuwa kasuwar nan akan samu alkairi masu yawa. Shi ya sa ba na wasa da zuwa kasuwa saboda abubuwan da nake saye, ina sayen abubuwa ne masu amfani, masu kyau. Saboda a kasuwa akan iya samun sauki mai yawa ta bangaren sayayya. Saboda a kasuwa akan iya samun sauki mai yawa ta bangaren siyayya. Misali, ah, ko da saukin naira ashirin, ashirin kake samu yana da matuƙar amfani idan dai a kasuwa kaje kayi sayayya. Shi Ya sa ni ma na zaɓi zuwa kasuwa ko wane lokaci domin yin sayayya na cikin kwanciyar hankali. Zuwa yin sayayya a kasuwa yana da matuƙar ba wa mai sayayya kwanciyar hankali. Dalili da sayayya nan a kasuwa yana da matuƙar kayatarwa. Shi ya sa nake siyayya na a kasuwa ko wane lokaci. Sayayya a kasuwa ina sayo duk abin da na ga yana da amfani ne a kasuwa. Shi ya sa duk in zan yi sayayya na, na kan je kasuwa na sayo. Saboda sayayya a kasuwa yana da matuƙar.

Ina son ziyartar ƴan uwa da abokan arziki, saboda ziyartar ƴan uwa da abokan arziki yana matuƙar bani jin daɗi da annashawa. Saboda ziyartar ƴan uwa da abokan arziki yana ƙara dangon zamantaka. Shi ya sa a lokutan da na ziyarci ƴan uwa da abokan arziki na, su ma sukan yi ƙoƙari su ziyarce ni. Saboda ziyartar ƴan uwa da abokan arziki wani irin falala ne mai zaman kanta. Sai dai kash a wannan lokaci da muke ciki, kowa kan shi ya sani. Kuma kowa bai da yawa ya duba na ƙasa da shi. Kuma kowa yanzu ba ta zumunci yake ba ta abin duniya yake yi. Duk da ma dai akwai matsalar mu na mu ƴan adam. A yanzu in ba ka da shi ko da ka je ka ziyarci ƴan uwa, ba kowa zai maka kallon mutunci da kirki ba. In ka je ziyara ma, za ka ga ana maka kallo irin na wanda ya zo ni ma a ba shi. Kai da ka zo a gaisa da juna. Shi ya sa a yanzu ziyartar ƴan uwa ya zama ya ragu a bisa baya. Don yanzu ko da ba don a ba ka ka je ba, da zaran ka je za a dinga kalla cewa kai talaka ka turo kai wurin masu kuɗi saboda kana da tunanin a yi maka wani abu. Kuma wanda in ka tsaya ka duba, akwai waɗanda da yawa za ka ga su ba ma za su yi maka kallon mai daraja ba saboda ka kasance ba ka da shi. Amma a lokacin da kake da shi, za ka ga kai ne mutum. Za ka ga hauwan da ba ka sani ba yana washe maka hakora saboda ganin ka zama mai rufin asiri. Shi ya sa ko da yaushe muke ƙara gode wa Ubangijinmu. Kuma muke rokon Allah ka bamu arziki mai tarin yawa da albarka. Saboda yanzu in za ka yi ziyarta ba ka da kuɗi, za ka ga ana wulaƙanta ka, ana nuna maka kai ba kowa ba ne kuma kai ba kome ba ne. Yin ziyarta yana da matuƙar amfani. Ko da ma za a wulaƙanta ka, ka yi don Allah. In dai ka yi ziyarta don Allah to kai ma Allah zai dubi ka. A kwana atashi kai ma za ka ce gashi ya zama labari. Saboda zai zama labari ne a lokacin da aka yi maka wani abu kazo ka sama ci gaba. Na kasance duk abokaina sun ga, sun ja baya da ni saboda ba ni da abin duniya. A lokacin da nake da shi zuwa suke koda yaushe, su ta dabaibaye ni, su zagaye ni. Amma yanzu ya kasance ko a hanya suka gani in dai ban gan su ba, ba su min magana. In kuma na gan su ne, musu magana daga inda suke, suke amsawa ba tare da sun dawo an gaisa ba. Shi ya sa yanzu na zaɓi kuɗi da zamantaka. Saboda inda kuɗi, zumunci ma biyun mu za a yi ana yin mana. Shi ya sa duk da ziyartar ƴan uwa abu ne mai kyau, amma na kan fifita kuɗi a kan ziyartar su. Saboda in na je wurin su ma, zan fi yin musu amfani na yin ina da kuɗin. Shi ya sa ban damu da su kamar yadda na damu da kuɗina ba. Shi ya sa nake nema tukuru domin Allah shine Wahidin kuma shine Ahadin, shine Akhad, shine mai jin kai. Allah kai mana don arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa nake, nake ziyartar ƴan uwa da abokan arziki a lokutan da suka daɗa.

Ina so na zama tsayayyen namiji wanda in na faɗa za a gaskata magana na. Ina son zama mai tarin arziki kuma ina son zama mai faɗe da cikawa na alƙawura, na alkhairi. Ina son na kasance wanda in aka gani akan gane cewa babban mutum ya iso guri. Ina so na zama wanda ake kira da makiyana, fadawana. Ina son zama babban mutum mai tarin dukiya mai yawa, mai albarka wanda kuma zan ringa taimaka ma marayu, 'yan uwana da kuma masu ƙaramin ƙarfin. Ina son na zama mai kuɗi sosai saboda ta hanyar kuɗi ne zan ƙara ƙarfafa cimma manufana saboda samun zama mai ƙarfi sosai da kuma mai lafi-- da mai lafiyayye da kuma kuɗi da lafiya da kuma babban mutum a ƙasar nan saboda samun hakan ne zai sa har wa'inda in sun gan ni suke nuna ni ba kowa ba ne s-- ya kasance. Sun gan ni sun yil adaman abin da su kai mini. Ina son na zama gentleman ma'ana tsayayyen namiji wanda a gida da waje in na faɗa za a tsaya a saurare ni. Shi ya sa ko da yaushe nake tattala mutuncina saboda ta hanyar mutuncina zan zo sauran tsarikan, duk zan kai muhimmanci duk zai mun amfani. Shi ya sa na zaɓi zama tsayayye namiji a kowane sa'illin lokuta saboda hakan ne zai bani dama gurin ganin na kyautata wa kowa da kowa da suke zagaye ni. A rayuwar da muke ciki yanzu duk yanda kake so ka zama sai Ubangiji yayi. Da taimakon Ubangiji ka samu wasu ƙwanji, wasu dama da kariya tattare da kai shi ne zai taimaka gurin zamowa abun nan da kake so ka zama. Saboda ko Ubangiji ya ce "tashi in taimake ka" a abin da ya ga ƙafirin jayye a kai yakan taimake ka ta wannan abun ka cimma burinkan da abubuwan da kake sare a kansu. Shi ya sa ko da yaushe nake son zama fitacce kuma mai tarin arziki wanda gida da waje aka, aka san ni. A lokutan da Allah ya bani tarin arziki mai yawa zan rage shan wuya a rayuwa na sosai saboda duk wani abu da zan je ina nima zan siya shi ne na ringa aje shi ba tare da kullin sai na siya ba. Musamman ka ga nakan je na nemo na je na yoce fa ne to ka in nayi kullin ne zai iya kasancewa duk wata, wata ne zan ringa yi. Ka ga na ƙara zama a yanda nake so na zama fitacce, na zama tsayayye amma muna namun ne Allah na nashi. In siyo wani kullin shi ne mafi alkhairi in kuma mu siya ma'ajin ne mafi alkhairi. Allah kai ka san yanda kake so da mu. Allah kai mana zabi na alkhairi. Shi ya sa nake son zama mai ilimi kuma mai tsoron Allah saboda ilimi da tsoron Allah suna da matuƙar amfani a rayuwan ɗan adam na duniya da lahiyra. Shi yasa bama sakaci da niman wa'innan abubuwan da ilimi da lafiya da tsoron Allah in kana, in muna da su mukan samu sau iya ayyukanmu. Shi ya sa nake son na zama mai.

A lokutan da nake yankan albasa bana kuka amma nakan dan yi hawaye wani zubin sabida shi ma ya kasance sabida yajin albasa ne ya sa nakan yi hawayen. Na kasance ina yin hawayen nan ne sabida yajin dake tattare da albasa. Musamman in mun je gona yankan albasa sabida yanda muke yankan albasa ba kamar na gida ba ne. Za mu iya yanka albasa hekta ɗaya ko hekta biyu. A yayin da muke yanka albasa tun muna ƙin cin hawaye, can hawaye zai ringa zuwa mana kamar muna yin kuka. Zaka ga fuskar mu. Shi yasa albasa yana da yaji mai matukar tasirin da ke iya sa mutum yai kuka ba tare da an buge shi ba. Albasa ya kasance wani nau'i ne wanda Ubangiji yayi shi. Akan iya sa shi a girki, akan iya sa shi dukkan wasu abubuwa na dafe-dafe da ake yi don ya don ƙara mai ƙamshi da daɗi. Albasa ya kasance yana da amfani sosai a jikin ɗan adam tun yana ƙara lafiya ta hanyar maganin sanyi, yana inganta lafiya. Albasa yana da matuƙar amfani a cikin girki tun da muma mun taso mun gani ana amfani da shi. Za ka ga iyayenmu da kakanninmu suna yin ayyuka da ko yara zamani yanzu ba sa yi. Sabida mene? Sun saba da gargajiya irin su bauri da abubuwa masu gina jiki na gargajiya. Mu kuma mun taso ne a zamanance. Abu kaɗan magani ko mai maganin zamani shi, za ka ga abubuwa da yawa koda suna amfani da maganin zamani suna amfani da maganin gargajiya. Albasa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara ma jiki lafiya a lokutan da kake amfani da shi. Don albasa wannan yaji yajin a lokacin da ka iya ƙoƙari ka taula ka cinye shi, yakan yi maganin mura, yakan sa ka ji daɗi a cikin jikinka. Sai dai ba kowa bane yake da ƙoƙarin da zai iya cinye albasa a bakin shi. Shi ya sa za ka ga ko da yaushe albasa yana da yaji sabida yajin shi ne ya sa ba a ƙaunan a ci a haka. An fi ƙaunan shi a cikin abinci sabida abin da ya sa ake ƙaunan shi a cikin abinci sabida nan ne daidai wurin zaman shi tun ya fi daɗi da ƙamshi. Koda a miya ne zaka ga in za'a yi, akan sa albasa har da lawashi a yanyanka a sa sabida lawashi da albasa akwai wani sinadari da yake ƙara ma girki. Gurin ganin cewa an yi ingantaccen girki mai rai da lafiya. Shi ya sa za ka ga girki mai rai da lafiya a yayin da ba'a sa albasa ba to gaskiya sai a hankali. Amma lokacin da aka samu albasa aka toya mai da shi aka ɗan yanka aka zuba a ciki. Za ka ga girkin nan girki ne irin na gidan manya wanda ya sami ingancin girkuwa har da albasa. Sabida shi albasa inda a ce bai da wani amfani. Ba wanda zai ringa yanka shi har yana yin kuka sabida amfanin da albasa yake da shi ne ake yin haƙuri a yanka ana kuka ana yanka shi. Za ka ga kowane gida suna amfani fa da albasa. Indai za'a ɗaura girki ana so girkin nan yayi daɗi sai an yanka albasar nan. Koda ana yanka albasar nan ana yin kuka ne bai hana a yanka albasa. Ko wane gida suna amfanin su da albasa har ƴan kasuwa masu girki suna amfani da albasa sabida ana.

Ina sanya agogon hannu sosai a hannuna sabida agogon hannu ya kasance ana duba lokaci da shi. A zamanin baya, za ka ga agogon hannu ma kawai aka sani, sai agogon bango, wanda da su ne ake iya gane lokaci me yake tafiya. Lokacin da ke tafiya shi ne akan iya ganewa ta hanyar agogo. Wanda kafin a sami agogo, akan yi amfani da yanayin ƙarar zakara da asuba, alamun alfijir ya keto. Da rana kuma akan yi amfani da yanayin tsawon rana inda ta tsaya ma mutum don gane lokaci. Da aka zo aka ƙirƙira agogo kuma agogo ya kasance ana amfani da na bango da na hannu. Kafin wayan salula ya samu, agogo ya kasance ana sawa a hannu domin duba lokaci kuma akan sa shi a hannu domin yin ado mai kyau. Shi ya sa ni ke sa agogo a hannuna. A lokacin da na sa agogo a hannu riba biyu nakan ci. Nakan duba ƙarfe nawa. Bayan na duba time, nakan yi gayu da shi a hannuna saboda agogo ya kasance abin ne wanda muke amfani da shi na al'ada kuma na zamani. Muna amfani da shi a al'adance. A al'adance, mukan yi amfani da agogo ta hanyar duba lokaci. A zamanance kuma muna yin amfani da agogo ta hanyar yin ado, kwalliya. Shi ya sa za ka ga muna sa agogo. Duk wanda ka gan shi da agogon hannu ɗayan biyu ne, ko yana duba lokaci ko kuma yana yin ado da shi ko kuma yana amfani duka biyun da shi ko kuma yana amfani ɗaya da shi. Saboda haka ne ya sa ni ke sa agogon hannu saboda a lokacin da na yi ado, nakan ɗan so na sami abin mai ban sha'awa, mai haske wanda in an kalla, akan gane cewa ado na ya yi kyau. Nakan sa agogo a hannuna domin tabbatar da adon wanka na. Shi ya sa agogon hannu ya kasance duk da yanzu an sami wayan salula wanda waya ta fi da gidanka android phone da keypad. Yanzu duk da an same su, akan yi amfani da agogon hannu don gayu. Da yawa wasu ma zaka ga agogon nasu batirin ciki ya tsaya amma haka nan su ke barin shi a hannu sabida ado. Shi ya sa ni ma, ni ke amfani da agogon hannu sabida ado sabida kuma duba lokaci a wani lokutan in waya ta tana gurin caji. Shi ya sa ni ke barin agogon hannu in case of sabida tsaro ko da wani lokaci ina son amfani da time, da lokaci in ya kasance ba agogo, nakan ji wani iri. Shi ya sa ni ke amfani da agogon hannu. A lokacin da na sa agogon hannu a jikina, nakan ga ya ƙara ma ado na kyau da birgewa. Nakan ji agogon nan yana ƙyalli har yana ba da sha'awa. Kun ji dalilin da ya sa ni ke buƙatar agogon hannu a kowane lokaci. Shi ya sa agogon hannu ya kasance yana da amfani shi kala kala. Amfani ɗaya, ka duba lokaci. Amfani na biyu, yana da shi gurin yin ado a jiki. Shi ya sa za ka ga har yanzu, duk da yanzu ba a yayin agogon amma a yanzu darajar shi ƙaruwa ma yayi. Duk da yanzu an kuma duba waya ne.

Na kasance ina karatu kafin na kwana, saboda karatu ya kasance mun kamar jini na ne. Sabida nakan yi karatu domin samun tsari da kariya da nasara a dukkan al'amurana da sherin akan sherin masu sheri da mahassada da makiya. Na kan yi karatun Alkur'ani mai girma. Bayan na yi karatun Alkur'ani mai girma, na kan zo na yi karatu na tilawa na makaranta wanda akan yi kan bani daman samun natsuwa da kwanciyar hankali a dukkan lokutan da nake yi. Na kasance ina amfani da karatun Alkur'ani a matsayin kariya da ilimi mai, ƙarin ilimi mai albarka. Nakan yi karatu kafin na kwana saboda yin hakan yakan sa zuciya na tayi sanyi. A lokutan da zuciya na suka yi sanyi, na kan ji daɗi. Na kan ƙara godiya ga Ubangiji na. Yin karatu kafin na kwana ya kasance dukkan wani ɗan adam da ya san abin da yake yi, ya san me ya rayuwa, yakan yi karatu kafin ya kwana. Shi ya sa nake son yin karatu kafin na kwana saboda karatu ya kasance shine jigo na rayuwa. Na kasance ina amfani da hakan wurin samun ilimi mai albarka sabida nakan yi a duk lokutan da zan kwana sabida muhimmancin sha'awuina. Shi ya sa ko da yaushe a duk sa'a da zan kwana, naga wani abin da ya kasance yana karatu. Na kan ji yana burge ni, yana ban sha'awa saboda riban da ke cikin wannan karatu. Yin karatu yana da matukar amfani da muhimmanci a wurin ɗan adam saboda hakan kan sa mutum ya gagara wa'inda suke mai hassada da inganci. Na kasance nakan yi karatu sosai danganin cewa na sami abin da nake so a ko da yaushe. Ta hanyar yin karatu ne kaɗai nakan fika rufin makiyana da mahassaddana da magulmata da wa'inda basu shiga na ɗaukaka. Ta hanyar yin karatu nakan fika rufinsu, na hana su ciki na kuma samu na gagaresa a ko ta ina. Shi ya sa nake amfani da yin karatu kafin na kwana. Saboda yin karatu kafin kwana yana da matuƙar amfani da tasiri da ƙara godiya ga Ubangijinmu da yayi mu. Shi ya sa za ka ga duk wanda ke da wayo da cikin daren nan kafin ya kwana, yakan yi karatu sabida karatu a lokutan da ƙwaƙwalwa ne, ƙwanya sun sami natsuwa da hutu da samun inganci da buɗewa. To a lokacin ne in ka aika karatu zai shiga cikin kwanciyar hankali ba tare da wani gwagwarmaya, kamar a ce busy ko tension na kan ƙwaƙwalwan ka ba. Yafi zama maka karatu a irin wannan lokutan saboda ka riga ka dawo ka huta, ka dawo daga gurin aiki ka huta ba ka da busy ko tension. To a lokacin da ka fara yin karatu za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali. Shi ya sa nake yin karatu na a duk lokutan da nake.

Na kasance ina zuwa aiki lokaci daidai sabida ban son makara, ban son duk abin da zai kawo min sa'insa da maigidana. Shi ya sa nake zuwa aiki daidai lokacin da ake zuwa. Na kasance ban son makara, bana son yin latti sabida matsalolin da latti ke haifarwa. Yin latti a gurin aiki tamkar koma baya ne a gurin ma'aikaci. Shi ya sa na kasance bana son yin latti domin matsalolin da latti yake da shi a gurin aiki. Na kasance kowane lokaci na zuwa aiki na lokacin da na tsara makai na sabida hakan ne ke ba ni daman cimma gorukan da na sa a gabana. Cin samun gamsan-gamsuwa a gurin aiki ya ta'allaka ne da nasaran lokutan da ake amfani da su gurin yin aikin. Misali, a lokacin da zaka fita aiki in ya kasance kayi latti, za ka je ka cimma wasu abubuwan sun riga sun wuce a riga an yi su. To, a lokacin da ka fita lokaci daidai, za ka samu gamsuwa da kwanciyar hankali wata illa ma sai kana gurin za a zo a fara yin aikin da za a yi. Fara yin aikin da za a yi hakan zai ba ka daman cewa ka samu ba ka rasa kowane abu da aka tattauna ko aka yi a yakin da kake gurin aiki ba. Shi ya sa duk wanda yake fita gurin aiki lokaci daidai za ka ga nasaran da yake samu da yanayin da yake aikin shi, za ka ga bawa sa. Fita gurin aiki lokaci daidai yakan kawo cigaba da farin ciki da jin da'di da warwala a gurin wa'inda suke sama da shi da gurin wa'inda suke kasa da kai. Tun a yanzu kana fita gurin aiki ba a kan lokaci ba, wani ma na kasa da kai zai ce bari na yi ringa fita gurin aiki lokaci da ba daidai ba. Shi ya sa in ka gyara sai na kasan ka da wasu matan su kwaikwayi ka su gyara. In kuma ba ka yi daidai ba, ba ka da ikon da za ka ce ma wani bai yi daidai ba sabida kai ma ba ka yi daidain ba. Shi ya sa akan so ka fita lokacin da ya dace ka kuma tashi lokacin da ya dace. Ko wane mutum yana da yanayin tsarin shi. A ko wanne-- a yanayin tsarin da kowanne yake da shi, in ya kasance kai kana fita ƙarfe tara ne, to in ya ka zo ka fita ƙarfe tara da rabi, to ka ga ka yi latti da rabin awa. A wannan lokutan da ka ƙara shi ne zai ba ka daman rasa wani abu daga aikin da kake yi sabida ka tafi da ƙarin rabin awa. Rabin awan nan da ka ƙara shi ne zai ba wa maƙiya daman cin galaba a kan ka ta wani gurin sabida za a ringa jita jan surutan cewa ai ba ka fita da wuri ba, ba ka fita lokacin da ya dace ba. Shi ya sa ai gashi gashinan, ga inan ga kaza ga kaza. To, irin wannan abun ne za ka ga wasu wa'inda ba su son ka da yin aikin za su yi ta gulma, suna munafunci, suna nuna maka cewa kai ba ka isa ba, ba ka yi abin nan ba. A irin wannan abun ne za ka ga ana samun matsala. Amma in ka samu kana fita lokaci daidai da ya kamata, za ka fi ƙarfin dukkan wani maƙiyin ka ko mahassani a lokutan yin aiki. Lokacin yin aiki yana da matuƙar muhimmanci a gurin ma'aikaci, musamman ma a gurin fita da kake yi. In ya kasance kana fita ƙarfe tara ne, to ka samu ka fita ƙarfe takwas da rabi kafin tara ka kai gurin aikin ka sabida fita a lokacin da kake da aiki kafin kaje lokaci ya ƙare don haka dole za ka iya samun latti makara. Wannan latti makaran da ka samu shi ne zai haifar maka da samun matsala a gurin aiki. Shi ya sa nakan daure na fita gurin aikina lokaci daidai sabida fitana lokaci daidai shi ne yake ba ni daman cimma goruka na da abubuwan da na sani.

Ina amfani da matashin wuya saboda ya kasance ina samun sauƙi wurin yin bacci. A lokacin da nake amfani da matashin wuya, na kasance na kan yi bacci na cikin kwanciyar hankali ba tare da na wahala wurin yin bacci ba. Matashin wuya ya kasance tamkar abu ne wadda yake ragewa mutum sauƙi wurin yin bacci. Saboda matashin wuya ya kasance ana amfani da shi tun zamanin kakanninmu da iyayenmu da 'yan uwa. Shi ya sa har izuwa yanzu ma ana amfani da matashin wuya. Matashin wuya ya kasance garkuwa ne wurin yin bacci mai inganci. A lokacin da kake kwana a matashin wuya, za kaji bacci ya zo maka nan da nan. Za kaji ka yi bacci cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali. Shi ya sa nake amfani da matashin wuya wurin yin bacci na a sauƙaƙe. Matashin wuya yana da matuƙar amfani. Shi ya sa nake amfani da shi a kowane lokacin. Matashin wuya ya kasance ko ina za ka ga ana yin amfani da shi saboda ya kasance abu ne wadda ake amfani da shi ko da yaushe.

Na kasance ina siyan kaya ta yanar gizo, sabida siyan kaya ta yanar gizo abu ne mafi sauƙi a wannan zamanin da muke ciki. Na kasance a kowane lokaci nakan tura a turo mun. A lokacin da aka turo mun da kaya na ga samfurin su ta yanar gizo. Mukan yi ciniki, na tura kuɗi a kawo mun shi har inda nike. Sayayya ta yanar gizo yana da matuƙar alfahani da cigaba. A siyayyar da zaka je kayi ka ɓata lokacin ka, ka ɓata kuɗin transport. Sai ya kasance anyi cinikin ta yanar gizo an kawo maka har inda kace a kawo ma. Abisa rahusa, kuɗin wato shi yasa nake son yin siyayya ta yanar gizo. Sabida siyayya ta yanar gizo ya ba wa kowa 'yancin yayi kasuwancin shi cikin sauƙi da kwanciyan hankali. Siyayya ta yanar gizo wani abu ne wanda aka saba yin shi tun zamanin baya. Amma a yanzu, siyayya ta yanar gizo ya fi yin tasiri da mutane a yanzu. Shi yasa muke yin siyayyar mu ta yanar gizo sabida samun sauƙi da kuma samun nagartattun lokutan da muke warewa don yin ayyuka na musamman. Shi yasa a lokacin da kayi siyayya ta yanar gizo, za ka ga yanayin percentage ɗin da kayi siyayya da shi da kuma yanayin abin da kaje ka tashi da kanka kaje ka siyo. Zakaga banbancin na da matuƙar yawa. Shi ya sa wani zubin ƙara kayi siyayya ta yanar gizo. Za ka ga ya fi maka, saboda siyayya ta yanar gizo yakan bawa kowa 'yancin da zai siya abun duk da yake so ya transfer, ya tura kuɗi a kawo mai kaya har inda ya buƙata a kawo mai. Shi ya sa nake matuƙar son siyayya ta yanar gizo. Sabida a siyayyar nan da nake ta yanar gizo, nakan samu sauƙi da yawa. Sauƙi na farko da nake samu bana ɓata ma kaina lokaci zuwa na siyo. Inda muka samu sauƙi, zuwan wayar hannu, duk ta kauda da wa'innan wahalhalun. Za a turo maka samfurin abin da kake so ka duba. Wanda yayi aka yi ciniki sai kasa ka tura kuɗi a tawo maka da shi har inda kake, ko a gida ko a gurin aiki. Shi yasa za ka ga masu kuɗi sun more suna gida, akan turo musu su ma su tura. Sabida yanar gizo ya ba wa dukkan wani ɗan kasuwa daman yin huɗɗa da shi har da wanda ma ba ɗan kasuwa ba. Shi yasa muke amfani da yanar gizo sosai dan ganin cewa mun samu, ai riba mai inganci mai kuma albarka. Harka ta yanar gizo yin siyayya ya kasance tamkar mutum yana bu-- yana ƙara fadada kasuwancin shi ne ta hanyar siyayya ta yanar gizo tunda meye amfanin shi. Amfanin shi ba za ka tashi ka bar gurin aikin ka ba. Amfani na biyun sun, abunda za ka je ka kashe ka siyo kawo abin hawa. To in ka kawo aka kawo maka kuɗin kayan kawai za ka biya ko ba sai ka biya kuɗin kai kanka ba. Shi ya sa za ka ga mafi yawan mutane sun fi saba yin siyayya ta yanar gizo sabida ingancin yake da shi da rahusa. Shi ya sa nake amfani da shi a kowane lokaci. Ina amfani da yanar gizo ne sabida jin daɗi da nake yi, ina maruri na cikin kwanciyar hankali. Yanar gizo ya ba wa dukkanin mai kasuwanci daman da zai samu ya aiki da shi tukuru. Shi ya sa za ka ga siyayya a tura ma ta yanar gizo wani abu ne wanda zamani yanzu ta yadda da shi kuma take amfani da shi sosai akai akai. Shi ya sa ni ma na bi zamani nakan yi amfani da siyayya ta yanar gizo. Ko kuɗi zaka tura mun wani zubin, nakan so ka tura mun su ta yanar gizo sabida sunfi mun sauƙi a mai-- a dai naita ijiya a aljihuna. Kun ji dalilin da ya sa nake siyayya.

Na kasance ina amfani da tsintsiyan kwakwa ne a gurin aikina, amma a gida ina yin amfani da tsintsiyan laushi. Shi tsintsiyan kwakwa ya kasance abu ne wanda ake amfani da shi na shara, abin da ya danganci ƙura da kuma shara mai ɗan ƙarfi wanda zai tattara shara cikin lokaci. Shi kuma tsintsiyar laushi ana yin amfani da shi ne a gida, a ɗaki, sabida samun ɗaki bai da irin ƙura da sauransu da za a ce a gurin shago yana da wannan. Sabida in ka duba ka gani, tsintsiyan kwakwa ya fi ƙarfi sosai gurin yin shara da daɗewa. Kuma shi tsintsiyan kwakwa abu ne wanda ake amfani da shi ko da yaushe kuma yana ƙarko. Duk da tsintsiyan kwakwa yayi tsada yanzu, amma mutane da yawa ba su damu da tsadan shi ba sabida yana da ƙarko, yana musu duk abin da suke so wurin bangaren yin shara. Shi ya sa ni kaina nake so na sayi tsintsiyan kwakwa domin samun nagartaccen yin shara. Duk da ma dai ina da tsintsiyan kwakwa, amma so nake naƙara siyan wani sabo saboda tsintsiyan kwakwa ya kasance tsintsiya ne mai ƙwari wanda ake ji da shi. Shi ya sa za ka ga amfanin tsintsiyan kwakwa, za ka ga kowane gida suna yin amfani da shi. Wani zubin ma sharan da akan yi yafi wanda akan yi da shi a wurin aiki sabida a gida suma sun gane ma yin shara da tsintsiyan kwakwa. Saboda haka ne ya sa nake amfani da tsintsiyan kwakwa ko da yaushe saboda yana mun shara yadda yin yadda nake so. Ya sa nake amfanuwa da shi a kowani lokaci. Tai tsintsiyan kwakwa ya kasance. Masana suna cewa shi lokacin da ake zuwa yin samo tsintsiyan tsintsiyan kwakwa ma ta fi tsintsiyar laushi wuya. Shi ya sa ko a kuɗinta za ka ga tsadansu ma da banbanci saboda wannan ya fi wannan. To shi ya sa kowani gida yanzu ka shiga, duk gidan da ka shiga a yanzu za ka ga tsintsiyan kwakwa sabida mene? Sun san mahimmancin shi, sun san amfanin shi. Shi ya sa ne ma nake amfani da tsintsiyan kwakwa domin yin shara da sauransu. Tsintsiyan kwakwa ya kasance tsintsiya ne wanda ake amfani da shi ko da yaushe. Shi ya sa a kowani lokaci bana yin wasa da amfani da tsintsiyan kwakwa. Maƙota na, duk wanda ka gani da tsintsiyan kwakwa yake amfani saboda bai zai yiwu ka je ka cire kuɗi ka sayi abu, ya zai gargaɗe ko ya lalace ba. Amma in ka sayi mai kyau shine Hausawa ke cewa "za ka mai da kuɗi gida". Wasu suna siyan tsintsiyan kwakwa ne don ingancin shi, wasu kuma suna siyan tsintsiyan laushi don taushi wurin yin shara. Wasu suna siyan tsintsiyan laushi ne saboda sam banza irin nasu. Wasu kuma suna siyan tsinke tsintsiyan kwakwa ne sabida a lokacin da suka sayi tsintsiyan kwakwa yakan sa su daɗe ba su sayi wani ba. Kuma yakan ba su daman ganin cewan tsintsiyan kwakwan nan tsintsiya ne wanda ko a gurin samo ta, ta fi wuya. Shi ya sa za ka gani ko da yaushe abin da nake amfani da shi tsintsiyan kwakwa. Lokacin na tabbatar da tsintsiyan kwakwa ya yi wuya sosai sai na siya da yawa, na ajiye su sabida amfani da nake yi da su. Amfanin da nake da su ne, da shi ne ya tabbatar mun da cewa lalle ana amfani da tsintsiyan kwakwa. Shi ya sa kowanne za ka ga ya sayi tsintsiyan kwakwa yana amfani da shi. Wani ma ko bai da halin shi yakan je ya aro. Amma mutane da yawa za ka ga siye sukayi yi. Shi ya sa tsintsiyan kwakwa yana da matuƙar kyau sosai. Shi ya sa haɗa shi da tsintsiyan laushi, tsintsiyan laushi ma ya yi amma sai dai na kwakwan nan fa. Kamar ake cewa wannan gentleman ne da wanda ba gentleman ba. Tsintsiyan kwakwa kaman zai fi zafi a kan dukkan wani abu.